Wane launi bangojinku suke? Wane launi bangojinku suke? Bangojinmu su ke ɗauki da launi, wato fari. Bangojinmu suna ɗauki da launi fari. Fari ne a'al bangojinmu a gida. Ɗakina, bangon ta fari ne launin ta. Ɗaki na waje wato sitting room, ɗaki din bangon ta fari ne. Wurin bayi wato wurin wanka, launi bang- launin bangon ta fari ne ita ma. So bango-- launin bango- bangojinmu fari ne suke.

Kana son wurare masu hayaniya? Kana son wurare masu hayaniya? Kana son wurare masu hayaniya? A'a, ni ba na son wurare masu hayaniya. Ni kam ba na son wurare masu hayaniya. Wato hayaniya yakan kawo min ciwon kai. Hayaniya yakan sa ni ciwon kai. Ni ba na son hayaniya. Hayaniya yakan sa ni ciwon kai, yakan sa ni ɓata, yakan ɓata mun rai, yakan bani haushi. Ni ba na son hayaniya.

Kana sauraron rediyo? Kana sauraron rediyo? E, ina sauraron rediyo da kuma ina sauraron television, wato TV kenan. Ina sauraron rediyo a kullum-yomi. Ina sauraron rediyo wato rediyo abu ne mai muhimmanci, da yakan sa ka gane abin da ke faruwa a ƙasashen waje, ka san abubuwa me da ke faruwa ko a kasanka. Wato ina sauraron rediyo.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki lokaci daidai. Eh, in kan je aiki lokaci daidai. In kan je aiki lokacin da an sa mun inje. Bana so in shiga aiki a latti, in kan je aiki lokaci daidai. Ina je aiki lokaci daidai.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Yaya dangantakarku da shugaban aiki? Yaya dangantakarku da shugabar aiki? Dangantaka na da shugaban aiki tana da kyau. Dangantakar na da shugaban aiki tana da ƙarfi. Wato dangantaka na da shugaban aiki tana da kyau, tana da tsanani kuma tana da ƙarfi. Dangantaka na da shugaban aikina tana da kyau, tana da ƙarfi, tana da tsanani, tana da kuma da muhimmanci game da ni. Dangantaka na da shugaban aikina tana da kyau, tana da muhimmanci, tana da ƙarfi.

Kana biyan kuɗi ta waya? Kana biyan kuɗi ta waya? Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Eh, inkan biya kuɗina ta waya. Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Eh, nakan biya kuɗina ta waya. Mai mako in je da kuma ƙafafuwana zuwa banki inje in biya, in kan yi amfani da kuɗina in turo zuwa wani banki da nake so ina so in tura. Eh, ina biya kuɗina ta banki. Eh, ina biyan kuɗi ta waya.

Kana kallon inuwar ka? Kana kallon inuwar ka? Kana kallon inuwar ka? I ina kallon inuwar na. I ina kallon inuwa na. I ina kallon inuwa na. Kana kallon inuwar ka? I ko kuma eh ina kallon inuwa na. Eh ina kallon inuwa na. Kana kallon inuwar ka? Eh ina kallon inuwa na. Ko wane sashi ko wani fanni ko wane wato sashen da ya bi, ina kallon ta ko kuma ina sani idan rana ne muke, tsakan rana ne muke, kwaiyamma ta gabata ko safe ina kallon inuwa na.

Kana musafaha da mutane? Kana musafaha da mutane? Kana musafaha da mutane? Kana musafaha da mutane? E, ina musafaha da mutane. Kwarai da gaske ina musafaha da mutane. Kwarai da gaske ina musafaha da mutane. Ya zama min kamar wajibi ne in musafaha ma mutane domin yanayin aikina ya gamshe ni in yi ma mutane musafaha, batu. Ya gamshe ni in yi ma ingaisa da mutane in musu musafaha, watu magaisa na gaisuwan daraja. Haka ma ta muyi musafaha da juna muyi gaisuwan daraja wa juna.

Wanne app kake amfani da shi don sakonni? Wanne app kake amfani da shi don sakonni? Wanne app kake amfani da shi don sakonni? Ina amfani da app daban daban. Ina amfani, wato da apps, daban daban. Sunanan bi da bi. Apps da nike amfani da su sunanan bi da bi. Apps da nike amfani da su sunanan bi da bi. Bari in kirga ma. Ina amfani da app wato Facebook, wato ka, za mu yi aiko da sakonni. Ina amfani wato da, da WhatsApp in iya aiko da sakonni. Ina amfani da Telegram in iya aiko da sakonni. Ina kuma amfani bator da Twitter in iya aiko da sakonni. Ina amfani da Instagram in iya aiko da sakonni. Apps da ina, ina amfani da su sudin kenan wanda na lissafa. Ina aiki, ina aiko da sakonni a Facebook, a WhatsApp, a Twitter, a Instagram, a Telegram. Ina aiko da sakonni a suɗin.

Ya ya kake haɗuwa da abokan ciniki? Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Ina iya haduwa da abokan ciniki a hanyoyi daban daban. Ina iya haɗuwa da abokan cinikina a hanyoyi daban-daban. Ina iya haduwa da abokan ciniki na a hanyoyi daban daban. Wani zubi mukan haɗu, wato a yanar gizo na Facebook. Wani zubi kuma mukan iya hadu a yanar gizo ta Telegram ko kuma Twitter. Wani zubi mukan haɗu, wato idan wani ya bashi number wayana ya kira ni. Wani zubi kuma mukan hadu fuska da fuska. Wani zubi ma mukan hadu idan wani ne ya yi magana abin da nake da shi in sayar ko kuma abin aikina ko kuma aikina da mutum yake so in yi mai. So wato ina haduwa da abokan ciniki na a hanyoyi daban daban. Wanda ni kuma ya gamshe ni na fi so in yi amfani da shi, zan dawo da shi WhatsApp.

Kana iya amfani da kwamfuta? Kana iya amfani da kwamfuta? Kana iya amfani da kwamfuta? E, ina iya amfani da kwamfuta. Eh, ina amfani da kwamfuta a kowane rana. Ko wanda rana ina amfani da kwamfuta. Ina amfani da kwamfuta a wurare hanyoyi daban daban. A wurin aiki ina amfani da kwamfuta. Ina dawo gida kuma ina amfani da kwamfuta. Wato ina amfani da kwamfuta a wurare daban daban.

Ina kake son ziyarta? Ina kuke so ziyarta? Ina kake son ziyarta? Ina kake son ziyarta? E, ina ziyarta a wurare dai-dai amma bana cika ziyarta. E, ina ziyarta a wurare dai-dai amma bana cika ziyarta kuma da dalili. In kan so in yi ziyara a wuraren da an gayyace ni. In kan so in yi ziyarta a wuraren da a gayyace ni. Wato gayarta shine yakan zama mun zarafi zuwa ziyarta. Gayarta shine yakan zama mun zarafi zuwan ziyarta. Bana cika ziyarta wuraren da ba a yi mun gayarta ba.

Wanne irin miya kake fi so? Wane irin miya kake fi so? Wane irin miya kake fi so? Ina son miya daban-daban. Ina son miya daɓan-daɓan. Ina son miya daɓan-daɓan. Miya da na fi so suna nan daban-daban. Wato in lissafa su, ina son miya mai yauƙi ko kuma ina son miya wadda ba ta yauƙi. Miyan da mai yauƙi wanda ina so shine kubewa ko kuma karkashi. Kubewa ko karkashi ko kuma kuka, miyan kuka. Ina son miyan kubewa, ina son miyan karkashi, ina son miyan kuka. Ina son miyan kubewa, ina son miyan karkashi, ina son miyan kuka. Kuma miyan da ba ta yauƙi su ne egusi. Ina son miyan agushi, ina son miyan agushi kuma miyan alaiyahu. Ina son miyar alayyahu kuma miyar ugu. Ina son miyar agushi kuma miyan alayyahu ko kuma miyar ugu. Kaga miyar nan su ɗin ne wanda na fi so.

Kana cire takalma a gida? Kana cire takalma a gida? E, ina cire takalma a gida. E, ina cire takalma a gida. Kafin in shiga gida, nakan cire takalmana in sa su a bisan bakin ƙofana. Idan kafin in shiga ɗaki ko gidana, in kan cire takalmana in sa su kusa da ɗakin bakin ƙofana. Ina cire takalmana in sa su, kuma in tanye su a bakin ƙofana. Ina cire takalmana in sanye su a bakin ƙofana. Ina cire takalma kafin in shiga gidana.

Yaya wurin aikinku yake? Yaya wurin aikinku yake? Yaya wurin aikinku yake? Wurin aikina yana nan da kyau ƙwarai da gaske. Wurin aikina yana nan da kyau ƙwarai da gaske. Wurin aikina ba wurin wasa wase bane. Wurin aikina ba wurin wase wase bane. Wurin aikina tana nan da kyau. Kuma ƙaton wuri ne wanda ya iya ya kwashe ma'aikata wato Dubai. Wurin aikina ta iya ta kwasa ma'aikata Dubai.

Kana rufe baki lokacin hama? Kana rufe baƙi lokacin hama? Kana rufe baƙi a lokacin hama? I, ina rufe baki lokacin hama. Tabbas, ƙwarai da gaske ina rufe baƙi lokacin hama. Domin wani zubi kakan hamma sai miyo ta fita. Wani zubi kakan hamma sai miyo ta fita. Wani zubi kuma idan kana cikin wani ihi, wani irin wato taro na magagganci ko kuma na muhimmanci, ba ka iya ka samu hutu isashe ba, sai ka gan ka hama. Wannan dan ya kan sa dole ka kulle baƙi ka hama. Ina rufe baƙi na hama.

Kana duban kalanda kullum? Kana duba kalanda kullum? E, dan iya ce ina duba kalanda kullum. E, zan iya ce ina duba kalanda kullum domin ina nan da namban kwanaki na rana ki a wata. E, ina nan kullum da namban kwanaki na rana a cikin wata a kaina. E, ina nan darab, da namban kwanaki na rana da na wata a kaina. To wannan yasa nace ina duba kwanakin hukuma wata ko kuma kalanda kullum domin na sani, ya kamata in je aiki kowacce rana ko kuma in samu hutu a wani rana kaza, ko kuma ana wani rana ana wani bikin wani abu. Wannan yakan sa ni in duba kalanda ko kuma in ga ina da wani irin haɗuwa ko kuma ina da wani irin batun gaggawan haɗuwa ko taro a wurin aiki. Wannan yakan sa ni in duba kalanda kullum.

Kana da dabba a gida? Kana da daban gida? Kana da dabar gida? Kana da dabba gida? E, ina da dabbobi bama dabba ba. E, ina da dabbobi bama dabba ba. E, ina da dabbobi baman dabba ba. Wato ina da mage muskule kenan. Ina da mage, ina kuma da tsuntsaye, ina da kazuna. Ina da mage, ina da tsuntsaye, ina da kazuna, ina da kare, ina da kare kuma ina da akuya. Shi ya sa na ce ina da dabbobi daban daban har da alede ina da su daban daban a gida.

Menene burinku a aiki? Menene burinku a aiki? Menene burinku a aiki? Buri tana muɗin aiki shine mu samu aiki fiye da ranakun da muke ta aiki. Burin mu aiki tana mu shine mu samu yin aiki fiye da shekaru ta gabata. Burin mu aiki shine mu samu yin aiki kuma mu samu saddar kayayyaki ko mu saddar aikin mu fiye da kwanaki ko kuma watanni kuma shekaru da ta gabata. Wannan su ne babban burin mu wanda muna da su a aiki. Kada aiki ta rabu, kada kwastomomi ta rabu kuma kada kuɗi ta rabu a wurin aiki. Wannan su ne wato burin mu a aiki wanda na lissafa ma.

Wane shago kake fi zuwa? Wane shago kake fi zuwa? Wane shago kake fi zuwa? Wato wane shago kake so fi zuwa? Wane shago ne kake so fi zuwa? Na fi tafi kuma zuwa shagon ɗinki kuma shagon frintin wato su sakonina hanatarki wato cafe kenan. Na so zuwa shagon ɗinki da kuma shagon cafe. Na so zuwa sha-shagon ɗinki kuma shagon cafe.

Yaya kake kawowa gidanku? Yaya kake kawowa gidanku? Yaya kake kawowa gidanku? Ina kai gidana, wato a mota. Ina kai gidana a mota. Ni kan kawowa gidana a mota. Ina kawowa gidana a mota. Kulun in kan fita a aiki, nikan kawowa gidana a mota. Kulun da nika tashi a aiki, nikan kawowa gidana a mota.

Sau nawa kake wanke tufafi? Sau nawa kake wanke tufafi? Wai sau nawa kake wanke tufafi? Ina wanke wanke tufafaina a mako, kowacce mako. Ina wanke wanke tufafaina a kowace mako. Ina wanke tufafina a kowace mako. Ba makon daka kewaya ta wuce ban wanke ba. Ina wanke tufafaina a kowace mako. Ina iya wanke tufafaina a kowace mako.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Kana kuka lokacin yankan albasa? Kana kuka lokacin yankan albasa? A, ina kuka lokacin yankan albasa. Ina kuka lokacin yankan albasa bisa ga yanayin. Ina kuka lokacin yankan albasa bisa ga yanayin albasan. Akwai albasa wanda tana da zafi a ido. Akwai albasa wadda tana da zafi a ido akwai wata kuma wanda ba ta da irin zafin, zafin can a ido sosai. Toh mai zafin yakan sa ni kuka a lokacin da ina yankan albasa. Mai zafin yakan sa ni in yi kuka a lokacin da ni ina yankan albasa?

Yaya teburin, teburinku a wurin aiki yake? Yaya teburinku a wurin aiki yake? Yaya teburinku a wurin aiki yake? Teburinmu a wurin aiki tana nan ƙato ne, wato wurin da muna yin taro. Teburin wurin aikinmu tana nan ƙato. Amma teburina wanda ni na kai na ina amfani da shi bata yi ƙato kamar teburin da muna taro a kai ba. Teburin da muna taro a kai, wato shi kamar gilashi ne. Teburin da muna amfani muna taro a kai tana nan kamar gilashi ne. Teburina kuma da ina amfani da na kai na wannan katako ne amma tana da kyan gani ba kaɗan ba. Teburina wanda kuma ni na amfani da shi katako ne kuma tana da kyan gani ba kaɗan ba.

Yaya dangantakarku da maƙwabtanka take? Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakarmu da maƙwabta tana nan da kyau. Dangantakarmu da maƙwabta tana nan da kyau. Wato dangantakarnan da maƙwabtana tana nan da kyau da kuma ƙarfi. Wannan kuma abin a zo a gani ne. Domin dangantakar na da maƙwabta na tana da kyau kuma babu kishaye ko kuma kishi dake tsakaninmu.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina cin abinci a wurin aiki ranan da ban kawo abinci daga gida ba. Ko kuma ina aika a siyo mun abinci ko kuma akan kawo mun abinci a wurin aiki ranan da ban kawo abinci na daga gida ba. In kan aika a kawo mun abinci ranan da ban kawo abinci na a gida ba. In kan aika da sako na a yanan gizo a kawo mun aik-- a kawo mun abinci kaman ko kuma shawarma a wurin aiki ranan da ba a kawo mun, ban kawo abinci daga gida ba. Ranakun kenan nakan ci abinci a aiki.

Wane irin fim kake so kallo? Wane irin fim kake so kallo? Wane irin fim kake son kallo? Irin fim da nake son kallo wato na irin fim na fada. Fim na fada ne nake son kallo. Fim na fada na bindigogi da ana harba bindigogi sudin ne nike so kallo. Fim na fada wanda ana hada, ana fada, ana harba bindigogi, ana yin amfani da wukake suɗinne nike so ina kallo. Kuma ina son kallo cartoon. Ina son kallo cartoon. Ina son kallo cartoon. Ina kallan cartoon.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? Wane irin kyauta kake son bayarwa? Ina baya bayar kyautuna. Ina bayar bayar kyautuna. Wato kyautana in kan ba da bisa ga wanda abin da ya shigo zuciyana in ba ma wani. Kyautattunena ina ba da bisa ga abin da ya shiga zuciyana in ba ma mutum. Ina bayar bayar da yawa kyautattunena bisa ga abin da ya shiga zuciyana in ba ma mutum. Ka ga kyautattunena suna nan da yawa bisa ga abin da ya shiga zuciyana in ba ma mutum. In kan ba ma mutum kaman kuɗi, in ka ba ma mutum ko siyo ma abinci, siyo ma tufafi ko kuma ba ma mutum waya. Kyautattunena dai suna nan bi da bi bisa ga wanda ya shiga zuciyana in ba ma mutum a lokacin.